Kana rike riga a aljihunka? To wannan Hausan dai ni ban gane ta sosai ba. Kana nufin ana liƙa riga a aljihun ka koko yaya? Saboda da madai kaman ace kana aljihu a rigan ka to wannan toh kaga abu ne da kowa zai gane kuma ya fahimta. Amma kana riƙe riga a aljihunka wannan ƙwaranci ne na gidan gaba. Kana riƙe riga a aljihunka to me hakan yake nufi? Shi in kana riƙe riga to kana riƙe riga. Kana riƙe riga a aljihunka shi kuma wani abu ne daban. Toh ban san wanne kake nufi ba. Ana liƙa riga aljihu ne ko ku ana liƙa riga a aljihun ka? Aljihun ka riga kana riƙewa a haka kana riƙewa kana riƙewa to sai dai ka ƙara min bayani sa'inda zan gane. Kana riƙe riga a aljihunka, kana aljihun ka a riƙe riga, kana riga riga a riƙe aljihu riga a aljihun ka, kana aljihunka a riƙe riga, riga dai gashi na a riƙe aljihu a riƙe riga. Kana yin wannan abubuwan kana riƙe riga kana riƙe aljihun ka? Kana riƙe riga a aljihun ka, kana riƙe riga a aljihun ka, riga a riƙe shi a aljihu, kana riƙe riga a aljihun ka me hakan yake nufi? Ni dai aljihu na baya riƙe riga amma riga na dai akwai aljihu a jikin ta.

Wani launi labulenku suke? Launin labulenmu ruwan ƙasa ne da kuma ɗan ja a jiki da kore. Kuma an mishi ɗinki yanda ya kamata. Shi launin labulenmu launi ne wanda yake ɗaukan ido kuma launi ne mai kyau da kawo natsuwa. Sannan labulenmu labule ne wanda ya rufe ɗakinmu ko da yaushe. Wanda in ba ka ɗaga ba ba ka ganin haske saboda muna da manya manyan windika da shi labulen ya rufe. Shi launin labule dama ana ɗaukan launi ne wanda zai bada ma'ana sosai. Launin labule launi ne wanda in in kai ya kamata dama ka samu abun da ya kamata. Launin labule launi ne mai kyau, launi ne kuma da zai bada abubuwa yadda ya kamata. Shi launin labule kuma ana zaɓan shi ne kaman kore wanda idanu zai ɗan ƙara ƙarfin ido, kaman brown wanda ba zai ɗauka datti sosai ba, kaman kuma navy blue saboda ya ƙawata ɗaki in ɗakin mata ne. Sannan in kuma maza ne za su iya amfani da kamai irin blue haka ko pink a mata pink haka. So launin labule dai kowa kuma taste ne so.

Me kake ci a wurin aiki? Ina cin abubuwa da yawa a gurin aiki. Kaga, da safe na kan ci biredi in sha shayi, da rana kuma na kan ci doya soyayya ko in ci waina, wato masa kenan, ko kuma in ci, umm, shinkafa fried rice ko in ci shinkafa. Ya dai danganta abin dai da ya samu a gurin saida abincin. Amma dai ina cin abubuwa da yawa a wurin aiki, tun da ni ba mutum bane da yake zaɓan abinci. So abin da ya samu na ke ci. Shi kuma ka san in kana cin abinci a gurin aiki, to ka fi yin aikin yadda ya kamata. Dan haka kala kalan abincin da ya samu ina ci, kamar su shinkafa, doya, masa, wake, tuwo, amala. Da safe kuma kalan irin su shayi, kunu, koko, ƙosai da dai sauransu. So ina cin abubuwa dai da ya samu da ɗan yawa a wurin aiki.

Yaya kake gaishe wa mutane? To, wannan Hausan dai ba ta fita yadda ya kamata ba. Yadda ya kamata a sa shi ne yaya kake, yaya kake gaishe da mutane. So shi gaishe da mutane ya danganta da yanayin lokacin. Idan da safe ne, kace ina kwana, idan da rana ne, kace ina wuni, idan da daddare ne shi ma ina wuni. Sannan daɗin daɗawa idan ya danganta da kuma mutum idan abokinka ne kaga za ka ce, za ka iya ce mashi ya yau barka dai ya kake ya jin daɗi ya shasshenawa. Idan kuma na gaba da kai ne, in ka ce ina wuni za ka jira yace lafiya ka ce ya aiki. So yanayin mutumin shi ma yakan bambanta. Sannan idan iyaye ne su ma yan da za a gaishe su daban. Idan aboki ne, sannan idan budurwa ce ita ma yanda za ka gaishe ta daban. So shi gaishe da mutane ya danganta da yanayin wanda za'a gaisar, da kuma yanayin gurin, da kuma shi yanayin dai abun naɗin. So gaishe da mutane wani abu ne mai muhimmanci saboda yana ƙara danƙon ƙauna da kuma jin daɗi tsakanin waɗanda, wanda aka gaisar da wanda ya yi gaisuwa.